Yanzu kuna tambaya kuce wai menene abincin da na ke ci da safiya? Abinci dai da nake ci da safiya dai, Alhamdulillah za a ce in ban samu kayan wurin zafi ba, da sha a ce shayi dai da biredi. Kaga wannan abincin nan, shayi da biredi gaskiya ina matuƙan jin daɗin wannan abincin, kuma shi ne nake ci da safe haka. Duk abun da zai kasan shayin nan gaskiya abu ne wanda ni na tashi ne a gida wanda abun da aka saba mana da shi kenan, ko ba haka ba ne. So na tashi ne dai abinci da muke ci da safe dai shine irin mu sha shayi da biredi. In ba mu sha shayi da biredi ba, za mu ci kosai da koko za a kawo mu kenan. Kaga cikin biyun nan shine abubuwa da dama wanda muke zamu ci da safiya, har ga Allah.

A wannan tambayan ku nan da kuka ce, ko kuna amfani da ruwan rijiya? A tabbas kam, idai dai ruwan rijiya ne, da gaske muna amfani da ruwan rijiya sosai, sosai sosai. Wallahi. Nan ruwa ne wanda idan ba mu samu na gwamnati ba, na rijiyar ne muke zuwa mu samu mu sha. A ga ruwan kuma gaskiya, ruwan rijiya man nan wajen an nan wajen gaskiya yana da kyau, saboda ana sassauta shi sosai.

Toh yanzu wannan tambayan naku yanzu kuna tambaya na ko ina son cin abincin titi? Eh tabbas ina son cin abincin titi don abin da yasa ina son cin abincin titi shine na ɗaya abincin titin gaskiya yana da sauƙi. Bayan sauƙin da yake da shi kuma yana da araha. Kuma aikam da dama dai yanda rayuwa take tafiya yanzu haka talaka ne dai suna samu, samu su ci abincin titi. Amma indai mutum da yana da kuɗi ina ruwansa da ya ci abincin titi. Amma gaskiya nikam ina son cin abincin titi gaskiya. Wallahi. Amma abin da yake kawo cin abincin titi kuma ne kuma a wajena ina gani kamar rashin kuɗi ne. Don eh kuɗi ba zai je ya ci abinci titi ba ko ba haka bane? Yau da za ka ga zai je ya ci a babban ire babban inda ake cin abinci aka gani. To ni a wajena dai, ar gar Allah, ina son cin abincin titi amma abin da ya sa abin da ya kawo haka dan saboda rashin kuɗi ne. Amma indai masu kuɗi kamar yanzu za ka gyaya min kamar su mutane kamar Dangote ko Bill Gates, za ka gan su za su ci abinci titi ne? A'a ba za su ci ba ai. Don saboda suna da kuɗin, abin da suke so su ci za su samu.

Yanzu dai wannan tambayar naku, kuna tambaya wance wai sau nawa ne ke yin taru mako? Eh gaskiya a kaman wajen ɓangaren mu dai irin ƙauyen muke nan yemaltu Deba ko mutanen Jarewa kenan, inda za a ce yare kenan, mu kam sau ɗaya muke yin taro a mako sau ɗaya kuma sau ɗayan kuwa shine ƙarshen shekara. Ƙarshen shekarar nan ne shine muke dan samun ko wane mutane, ko wane ƴaƴan mu, ko wane mutanenmu za su zo su taro a wuri ɗaya, su zo ayi taron nan mako dinnan. Gaskiya ko wane shekara ne muke a kuma ko wane shekara ɗin kuma sau ɗaya muke yi. Karshen kuma abun yana zama a irin ƙarshen shekara ne, irin watan Disamba dinnan, ranar 26 zuwa 27. Shine ake mana taron ƙauyen mu, ƙauyen mu a Fata Gurjelen. Yana ƙarƙashin yemaltu Deba Local Government a Gombe State Najeriya kenan.

Gaskiya wannan tambayan na kudai ba kwa, ba kwa manta da tambayan nan don kun sha mun tambayan nan. Tunda kune kuke tambayan na bari dai zan ba ku amsa. Tambayan nan kuka ce mun wai me nake yi lokacin da babu wutan lantarki? A lokacin da babu wutan lantarki, ai sai mutum yayi bacci aiko. Imma wancan ba dalili ba ne. Don ni kamar ni a gidana ina da wannan abun wuta, ake abun rana innan da ake samun wuta da shi ana kiransa solar. Solar innan gaskiya ina da shi a gidana. Oh duk lokacin da babu wutan lantarki na gwamnati, na solar din zai tashi. Kaga. So nikan gaskiya ba'a samu irin a cewai babu wuta a gidana. Amma duk lokacin da babu wuta dai wutan lantarki dai haƙuri mutum zai yi haihu. Haƙuri mutum zai samu ya yi saboda yasan komai lokacinsa.

Ai tambayoyin nan ka ga gaskiya na ji daɗin tambayoyin nan. Dan yanzu kuna tambaya ku ce nawa ruwa nake sha kullum. Wallahi wallahi wallahi in za a bar ni ka san ni soja ne, soja kuma ina na ɓangaren arewacin Najeriya inda ake tashin hankali. Kuma ka san duk abunda kace kana arewa gaskiya ana rana sosai. Kuma duk ka san in ana rana kuma an fi shan ruwa. Amma ni gaskiya kamar ni gaskiya ga Allah ni kaɗai zan sha lita ashirin na ruwa. In kaga ni kaga ban sha ma ruwa ba a rana ma ace zan sha kamar lita, zan sha kamar lita goma sha biyar. Amma in dai akwai ruwan wallahi ina shan ruwa lita ashirin a rana. Abunda yakawo haka dan saboda inda nake din ne akwai, akwai zafi kuma zafin rana. Kuma ka san dole kuma ana zafi kuma dole ana shan ruwa sosai. Kuma in kazo ka duba irin kaman irin aikina da nake yi abun ke nan. To gaskiya soja kam muna shan ruwa dan saboda aikin da muke yi gaskiya aikin wuya ne, aikin wahala ne, aiki ne na maza ne wanda aiki ne wanda kullum kana cikin rana, kana cikin guje guje kaje nan, kayi nan, kayi haka kayi can ka gani. To ka ga dole ne mutum ya sha ruwa.

Tambayan na kunnan kuna cikin tambaye ni ku cewa wa yake kakkafa maka baya gaskiya? Na ji dadin tambayar na kunna. Mutane da yawan da suke kakkafa mun baya gaskiya su na da yawa amma wanda asalin wanda yake kakkafa mun baya na ɗaya shine uban. Baya wancan kuma asalin wanda bayan rai na shi ita ne mahaifiyata, mamanmu. Gaskiya, arga Allah, matar nan ita ne asalin na farko na ɗaya wanda take kakkafa mun baya saboda ta rufa, tana rufa mun asiri ban da kamar irin ta. Bayan mahaifiyata sai baban mu. Bayan baban mu kuma sai ga matana. Matana ma ita ma ina gaskiya ina farin ciki da ita, saboda ita tana kokari itama, ko wajen kakkafa mun baya ma ta wajen addu'a ma kawai da wajen ibada ma. Mama na gaskiya, arga Allah. Wallahi na san bata da shi amma duk inda, duk inda ji na gaya mata damuwa na sai an, sai sai an samu mafita. Wallahi wallahi. Sai dai ban faɗa mata ba. Hakan fa babu, bata da shi, bata aiki, bata aikin gwamnati, bata karamar albashi, amma indai damuwa na ta shi, na zo har na kuskura na faɗa mata. Tazo ta ji wallahi wallahi in shama Allahu, wallahi sai na samu mafita. Sai ta samu mun yadda za'a yi, ta san yadda za'a yi. Dole fushin sa, bana wasa da ita. Gaskiya in har za'a tambaye ni waye yake kakkafa mun baya, gaskiya mahaifiyata ce wallahi. Ban da kaman irin ta.

A wannan tambayan kuma kuna tambaya kuce yaya nake tsara ayyuka da suka, da suka fi muhimmanci. Yanda ake tsara ayyuka dai wanda suke fi muhimmanci dai tun da kai ka san aiki ne wanda yana da muhimmanci a wajenka. Da wai ka zo sarrafa shi dole zaka kula da shi sosai. Wannan ɗaya ke nan sirrin ke nan yanda ake tsara abun da yafi muhimmanci shine na ɗaya aka kula da abun sosai. Zaka basa asalin lokacin ka ko hakaba yau. Duk abun da ka ce wai kana so dole, duk abun da ya kasani yana kana so kuma ka san abun muhimmanci ne a wajenka. Soka kaga dole, dole sai ka kula da abun. Kuma yanda zaka kula da shi daban ne da wanda wani zai kula da shi. Ka gani? Ah so indai a wajena nekan, yanda nake tsara ayyukan da suka sanya fi muhimmanci shine na ɗaya kulawa ne sosai. Turawa kuma suna cewa commitment.

Kuna tambaya kuce mene ne lambar ku me albarka? Lambar wannan ni dai inda fahimci wannan tambaya irin na irin mutane wanda suke caca ne, irin mutane wanda suke buga cacagu irin ace lotiri kenan. To na ga irin tambayan da za aka yi. Wannan wani wannan tambayan irin na irin mutane can ne. Dan arga Allah ni kam bana banda wani lambu kume albarka. Gaskiya ni kam banda wani lambu kume albarka. Kowane lamba dai yana samu yau dai Allah ya ƙara kuma Allah ya sa wannan nashi a cikin shi ke nan. Kowane lambar waje yana albarka ne.

Hmm, kai wannan tambayar na kuna gaskiya ya fashe, ya fashe min kai wallahi. Kuna tambaya kwace me nake yi lokacin da ruwa yake zuba? Gaskiya lokacin da ruwa yake zuba lokacin ne na hutu wallahi azzallaha. Kawai in samu dai in tara da matana. Wani nishaɗi ne daban wanda ne, wanda bazan iya faɗa ma mutane ba. Da lokacin da ruwa yake zuba gaskiya Allah Allah, lokacin na fi jin daɗin jama'i da matana. Amma kasa ita yi kuma a koyaushe tana cikin, tana cikin buri da, da, da faranta min zuciya, ta waka ba.